Kana yin harsashi lokacin bacci? Kana yin harsashi lokacin bacci? Shin kai mai tsayawa ne ka yi tunani akan wannan abu, wanda zai sa har ka yi harsashi lokacin bacci? Shin kai ma abocin yin harsashi ne lokacin bacci?

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Wanne irin nasara ce kuka samu a kan aikinku? Mun samu nasara daban-daban a kan aiki. Nasara ta farko shine mun samu kwastoma wa inda suke da inganci suke zuwa gurinmu.

Kana ajiye kofin bayanan ku? Kana ajiye kofin bayanan ku? Shin kofin bayanan ku kana iya ajiye ta,? Ko kuwa a'a, ka ko da yaushe kana tafiya da ita ne wurin aiki ko kuma kana barinta a gida ne.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? --Kana riƙe lema lokacin ruwa? Shin kai ma'abocin riƙe lema ne lokacin ruwa? Ta yaya kake samun lema wanda dai kake riƙewa idan an fara ruwa? Shin kai mai kare kanka ne da lema lokacin ruwa?

Nawa matashin ka ke amfani da su? Shin matashi guda nawa ne ka ke amfani da su? Matashin da ka ke amfani da su sun kai nawa? Guda ɗaya ne, ko ko biyu ne, ko uku ne, ko ko huɗu ne, ko sun fi haka?

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Kana keɓancewa ne a wani guri ko ko a'a, tafiya kake yi mai nisa saboda ka samu ka huta ko tafiya kake yi wurare na tsatstsu wanda ba hayaniya.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Tayaya kake tsara waɗansu ayyuka a cikin rayuwanka wanda ka san su ko muhimmanci? Ta wana hanya ne kake bi ka tsatstsara su in ka san ayyuka masu muhimmanci suna da amfani.

Wanne abincin gargajiya kake fi so? Wanne irin abincin gargajiya ne ka fi so? Shin tuwo ka fi so ko ko kafi shan fate, ko ko kafi son tuwo miyan kuka ko tuwo miyan kuɓewa ko tuwo miyan taushe, wanne irin abu?

So nawa kake kallon madubi? So nawa ne a rana kake kallon madubi? Ina kallon madubi so ɗaya ko so biyu a rana. Wani lokaci idan na tashi, ina kallon fuska na a madubi, ko ko idan na yi wanka sai in kalla fuska na a madubi.

Kana karanta jarida? Shin kai ma abokin karanta jarida ne? Eh, ina karanta jarida amma ba ko da yausheba. A lokaci lokaci ne za ka ga na ɗauko ma jarida na digu wa na karanta ma. Eh, ina karanta jarida amma ba ko da yausheba.

Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Shin kai ma'abocin kwana ne a cikin gida? Ko ko a ina ne kake kwana? Kana kwana a cikin gida ne ko ko kana kwana ne a waje? Shin kai yaya kake kwana?

So nawa kake goge hakora a rana? A rana a so nawa ne kake goge hakora? Ina goge hakora a rana sau ɗaya ko sau biyu. Wani lokacin ina goge shi da safe kafin in ci abinci sai kuma da daddare bayan na ci abinci.

Yaya kake son zama? Yaya kake son zama? Wani irin abu ne kake son zama a rayuwa? Yaya kake son kasancewa a rayuwa? Kai kana so ka kasance a wuri mafi shiru ne, ko kana so ka kasance a wuri mafi hayaniya? Ko kana so ka kasance ko da yaushe tare da.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Sau nawa kake share ɗakin ka? A rana a so nawa ne kake share ɗakin ka? Shin kai ma abocin share ɗaki ne? Ko kuwa a'a kana jin ƙyashi a gurin tsaftace kanka na shara. So nawa ne kake share ɗakin ka a rana?

Wane irin nama kake fi so? Wane irin nama ne ka fi so? Shin ka fi son zallan naman akuya ko ko zallan naman rago ko kai ma abincin cin naman kifi ne? A rayuwa akwai naman kala-kala, akwai naman kaza, akwai naman.

Kana fin son zama ko tsayuwa. Ka fi son ka zauna ne ko ku ka fi son ka tsaya? A ko da yaushe kana so ka gan ka, a zaune ne ko ko a tsaye? Ko kuma lokaci lokaci ne zai kasance kake so ka gan ka a tsaye ko a zaune. Shin yaya kake?